Yaya kake kawowa gidanku? Idan na fita unguwa ina kawowa gida da ƙafata ne saboda gidanmu akwai lungu sosai. Randa na fita da wani ɗan uwana kuwa ko idan na hau mashin yakan kawo ni har ƙofar gida. Ya danganta da irin tafiyar da na yi.

Wane lokaci na shekara ka fi so? Nafison lokacin shekara lokacin da shekara ta taho ƙarshe lokacin da ake bukukuwa da shaani lokacin da mutum zai yi ziyarce-ziyarce, lokacin da mutum ya samu hutu a gurin aiki, lokacin ƙarshen shekara ke nan, lokacin da mutum zai huta a gida ya ji daɗin shi.

Wanne irin kiɗa kake son ji? Ina son jin kowane irin kiɗa. Domin kiɗa yana sa ni nishaɗi a sanda nake sha'awar jin shi. Ina jin ko wanne iri, ko na Hausa, ko na Turanci, ko wani yare da daban. Mutukar zai ba ni nishaɗi da farin ciki. Mutukar zan ji shi a sanda nake sha'awar jin shi.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullun musamman idan zan bar gida. Lokacin da ba na so wani ya shiga gidana tun da ba na nan, ina kulle ƙofa. Idan ya kasance ni kaɗai ce a gida, ina kulle ƙofa da daddare domin na kasance cikin aminci da yarda. Ina kulle ƙofa sosai.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abinda yafi komai mahimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya, yarda da kuma amana da zata wanza sakanin abokai, shine mafi mahimmanci kuma ku riƙe sirrin junanku. Gaskiya, yarda da amana, da riƙe sirri tsakanin abokai.

Kana da katin kasuwanci? A'a bani da katin kasuwanci amma ina so nayi saboda sana'a ta ƙarama ce. Duk sanda sana'a ta ta girma ta bunƙasa, ta ƙara girma nima zan yi katin kasuwanci saboda ina sha'awar shi zai sauƙaƙa wa kostomomin ka gurin samun ka gurin tarda kai da yi maka cini ki.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, bana amfani da mataimakin murya. Ina amfani da iya murya ta ne kaɗai. Domin murya ta tana da ƙarfi kuma tana da amo. Bana amfani da abin taimakawa murya. Murya ta tana da ƙarfi ƙwarai kuma tana da amo.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, bana iya ɗinka tufafi domin ban iya ɗinki ba. Nakan ba wa ƙwararru masana teloli domin su yanka mun su kuma ɗinka mun, a bani na saka. Ni ban iya ɗinka tufafi ba, ban iya ɗinkawa ba saboda ban koya ba. Amma ina so na koya domin na riƙa ɗinka tufafina irin kalar da nake so zuwa nan gaba.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Ina iya yin tafiya mai ɗan nisa da ƙafata domin motsa jiki ko domin tafiya a isa izuwa inda zan je. Tafiya da ƙafa yana da amfani domin mutum yakan motsa jiki, ya rage nauyi, ya rage ƙiba. Tafiya da ƙafa yana da muhimmanci.